Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi idan ya kasance takarda ne a aljihuna, ko sai in kai banki ko kuma in kai ma me POS ya mun transfer ko kuma in kai shi wani guri can daban wanda kowa bai sani ba in ajiye kayana ko kuma in kai shi asusu.

Kana son abinci mai yaji? Shin kai ma abocin cin abinci da yaji ne? Wanne irin abinci, abinci kake ci mai yaji? Kaɗan ne kake zubawa, ko ko da yawa? Kana son abinci mai yaji? Shin kai kana son abinci mai yaji?

Kana iya kunna wuta? Shin za ka iya kunna wuta da kanka? Da wane abu ne kake kunna wuta? Da ashana ne ka ke kunna wuta? Ko ko da wani abun daban? Akan me da mene ne kake amfani da wuta? Shin kana iya kunna wuta?

Kana shan ruwa mai sanyi? Shin kana shan ruwa mai sanyi? Wane irin kalar ruwa ne kake so a rayuwarka? Kana shan ruwa mai sanyi ne ko ko sai ka ɗan tafasa shi kafin ka sha? Ko a haka kawai kake shan shi ɗan dede dede?

Kana sauraron rediyo? Shin kai ma abokin sauraron rediyo ne? Shin wane abubuwa da wane abubuwa kake ji a rediyo? Yaushe ne kake sauraron rediyo? Shin kai ma abokin sauraron rediyo ne? Shin kana sauraron rediyo? Yaushe, yaushe ne kake.

Kana iya gabatar da rahoto? Shin za ka iya gabatar da rahoto? Shin wane irin rahoto ne yake ma daɗin gabatarwa? A wane rahoto da wane rahoto ne ka taɓa gabatarwa wanda ya, ya, ya burge ka a rayuwan ka?

Kana son kallon faɗuwar rana? Shin zaka iya tsayuwa a cikin rana har lokacin da za ta faɗi? Shin kai ma'abocin tsayuwa ne a rana? Shin kana shan hantsin rana? Shin zaka iya tsayuwa a cikin rana a koda yaushe? Kana son kallon faɗuwar rana? Shin zaka iya tsayuwa a cikin rana? Shin kana son kallon faɗuwar rana? Shin kana son kallon faɗuwar rana? Shin kana son kallon faɗuwar rana? Shin zaka iya tsayuwa da kai da abokanan ka da dangin ka wajen tsayuwa kallon faɗuwar rana? Koko kai kaɗai ne zaka iya tsayuwa? Koko kai da abokin ka ne, koko kai da matan ka, koko kai da yaran ka ne za ka iya tsayuwa?

Kana iya ɗinka tufafi? Kana iya ɗinka tufafi? Shin kai telan ne, zaka iya ɗin-ɗinka tufafi mai kyau? Wane irin tufafi da wane irin tufafi ne kake ɗinka wa? Sannan a wane gari ne kake da zama? A garin baƙaƙe ne ko kuwa a garin farare? Ina magana ko a garin Afirka ne kake zama ko kuwa a garin European ne kake zama? Ina a garin Afirka ne kake zama ko kuwa a cikin Najeriya, kana iya ɗinka kaftan da suuu, da su atampa da sauransu. Sannan kai telan yara ne ko kuwa telan manya? Sana'a a cikin yaran ma kai telan namiji ne mazaje ne ko kuwa telan mata? Sannan da waye da waye ka taɓa ma aiki a rayuwanka?

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Nawa ne dangin, dangin ku, na-nawa, nawa ne yawan dangin ku a gida? Duk ku, duk ku kai nawa ne a dangin ku gaba ɗaya? Duk ku nawa ne a dangin ku gaba ɗaya? Nawa ne dangin ku?

Yaya sa hannun naku yake? Yaya sa hannun naku yake? Ta yaya ne kuke sa hannu? Shin idan na zo zan same ku a ofis inku saboda ku sa mun hannu a takaddan nan. Wanene zai samun hannu a cikinku? Babbanku ne ko ku, madaidaici ko gari?

Kuna da WiFi a gida? Shin kuna amfani da WiFi a gidanku? Shin Starlink ne a gidanku, ko ko mene ne kuke amfani da shi, ko MTN ne kuke amfani da shi, WiFi ko ko Airtel ko ko Glo ko ko ETISALAT? Wanne ne kuke amfani da shi a gidanku?

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Wane magani kake sha lokacin da ka kamu damura? Wane abu da wane abu ne kake yi lokacin da ka kama damara? Kana shan magani ne koko kana shafa rof ne? Ni nan ni wani lokacin rof yana mun.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Shin kana amfani da sabulun Lush ne ko kuma kana amfani da sabulun Dudu Osun ne? Wane kalan sabulu ne a rayuwarka yafi maka kyau? Shin kana ma amfani da sabulu ko kai ma'abocin yin wanka da ruwa ne kawai?

So nawa kake karɓan kira a aiki? So nawa ne kake karɓan kira lokacin aikinka? So nawa ne kake yin karɓan kira lokacin aikinka? Shim ma wai ana kiranka a lokacin aikinka? Shin dawa dawa suke kiranka.

Kana sanya agogo a hannun ka. Shin kai ma abocin san agogone, shin wani irin agogo ne kake sawa? Me tsada ne ko ko mara tsada? Baƙi ne ko ja ko wani kala ko ko kalan da yake ɗauke hanka.

Kana musafaha da mutane? Kana musabaha da mutane? Shin kai ma abokin yin musabaha ne da mutane? Kana musabaha da mutane tsakaninka? Shin ƙaramin yaro ne kake musabahan ko da babban mutum ne ya kasance?

Wani irin wasa ka, ka ke fi so? Wani irin wasa ne ka fi so? Sannan wane irin wasa ne ya kasance ka ke yi a rayuwan ka? Kana yin wasan lido ne ko kuwa wasan yar gala-gala, ko kuwa wasan tsalle-tsalle, ko kuwa wasan gudu a ɓuya, ko kuwa wasan ina jan je ina ɗau.

Wane 'ya'yan itace ne ka fi so? Wane 'ya'yan itace ne kake fi so? Shin kana son 'ya'yan itacen gwaiva ne ko ko kana son 'ya'yan itacen mangwaro? Akwai wasu 'ya'yan itace na gwandan daji wanda idan ka sha shi yana da daɗi sannan kuma yana magani.

Wane launin idanunku suke? Shin wane irin launin idanu ne kuke da shi? Shin kuna ma da ido? Kuna gani cikakken gani? Idan ya kasance kuna gani shike nen, idan kuma ya kasance ba kwa gani dishi dishi sai ku je gurin likita saboda ya.

Kana amfani da kunnen waya. Shin kana amfani da abun sa a kunne lokacin amfani da wayanka? Shin kai ma'abocin amfani da ear piece ne a kunnenka saboda kaji abubuwa, ko kaji waƙe-waƙe, ko kaji kaɗe-kaɗe ko kaji raye-raye?

Kana amfani da matashin wuya? Shin kana kai ma abocin amfani da matashin wuyane? A gaskiya ni bancika amfani da matashin wuya. Wan dalili kuwa shine wani lokacin idan na kwanta da matashin wuya, idan na tashi daga bacci sai indinga jin wuya na yana mun ci. Wani lokaci ya haɗa mun da baya na wani lokacin wuya ne. Ko wani lokaci ina samu rob insa sai ka gaya mun sauƙi. Wani lokacin kuma ba zai mun sauƙi ba sai na samu ainihin wani rob mai zafi. Haka shine ke daukowa in sha shafa tun daga baya na har wuya na cancan duka duka mu bi masassa a jiki.

Wani irin takalma kake fiso? Shin wani irin takalmi ne ka fi so? Ka fi son slippers ne ko ka fi son kwaba shoe, ko ka fi son inda zai ma ɗancan charas kamar kanbas wanda ake amfani da shi a je a buga ƙwallo. Wani irin takalmi ni a rayuwarka? Yafi ma daidai.

Yaya kake kawo wa gidan ku? Yaya kake kawo wa gidan ku? Shin yaya kake tafiya gidan ku? Yaya ma kake gane hanyar zuwa gidan ku? Shin gidan ku naku ne na kanku ko ko a'a kuna yin haya ne?

Kina fison shinkafa ko tuwo? Shin akwai abinci kala kala a rayuwa, amma ina so in tambaye ka in ji wane irin abinci ne ka fi so? Saboda akwai tuwon shinkafa, akwai shinkafa, akwai, um, dankali. Wanne ne ka fi so shinkafa ko tuwo?

Kana cin citta a abinci? Shin kai ma abocin sanya citta ne a abincin. Shin zaka iya sa citta a abincin ka? Gaskiya ne dai ba zan iya sa citta a abinci na ba. Citta na maidashi kama abin sha ne idan na, na mai, na niƙa shi, zan yi.

Kana fi son bas ko taxi? Shin wai kana shiga mota a rayuwan ka? Idan kana shiga mota, wane irin mota ne ka fi so? Idan kai ma'abocin shiga mota ne, ka fi son bas ne ko ka fi son taxi? Taxi wani lokacin yana ɗaukan mutane kaɗan ne, shi kuma bas yafi ɗaukan mutane da yawa a rayuwa. Za ka ga wasu idan zai yi tafiya suna da yawa sun fi shiga bas. Wasu kuma idan kaɗan ne, za ka ga sun fi tare ma tagzi. Saboda tagzi baya ɗaukan mutane fiye da huɗu ko biyar. Amma bas yana ɗaukan mutane fiye da haka. Saboda shi za ka ganshi babba ne kuma yana da tsaho wasu lokacin. Wani kuma za ka ganshi hadda faɗima yana da shi. To shine. Wani kuma shi ba ma'abocin hawa kome ba ne, ya ƙwammace ya hau keke ko kuwa ya hau mashin. Shine.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? To matsa yama tukuna, kai ma'abocin bada kyauta ne ko kuma kai ma'abocin bada sadaka ne? Saboda ina so in gaya maka, ya kasance ana bada kyauta da sadaka ga mutanen da ke bukata. Sai ya kasance su masu rauni ne ko kuwa wayanda Allah bai ma halin yin haƙawa, kamar talaka ko kuwa wani almajiri. Shine talaka shine wanda za a ce maka baya iya makanshi komai saboda rashin kuɗi. Shi kuma almajiri shine wanda zai kasance shi babu Allah ne yana karatu. Shi ma ba abunda yake yi, illa sai dai yaje ya roka a bashi ko abinci ne ma zai roka a bashi yaci. Yanzu shi talaka wani lokacin shi baya roko, sai dai yaje ya nema da kanshi ya samu.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Shin ka fi son miya mai zafi ne ko sanyi? Shin wane ma miya ne kake amfani da shi kake cin abinci? Akwai miyan alayyahu, akwai miyan kuka, akwai miyan kuɓewa, akwai miyan dage-dage, akwai miyan.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki, shin kana ma tare da abokanan aikin ka? Shin ingancin ka ya kai har kayi dangantaka da su mai kyau, ko, ko yaya kake dangantaka da su abokanan aikin ka? Shin ma'a.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Shin kana share gidanku? Idan kana sharewa, da menene da menene kake share gidanku? Da tsintsiya ne kake share gidanku? Shin da ƙarfe nawa ne kake share gidan naku? Da safe ne ko ko da rana ni ko ko da daddare ne?

Kana yin ciniki a kasuwa. Shin kai ma'abocin zuwa kasuwa ne? Shin kai ɗan kasuwa ne ma tukunna? Shin kai ma abocin zuwa kasuwa ne? Shin kai ɗan kasuwa ne ma tukunna? Kafin a tambaya shin kana yin ciniki a kasuwa, ya kasance ɗan kasuwa shine wanda zaka ga ya sai abu.

Wane aikin gida kake yi kullum? Shin wane aiki da wane aiki ne kake yi a gida? Shin ya kusance kana aikin kwamfuta ne a gida koko kana aikin dafa abinci ne? Nan kwamfuta kake yi, wane irin abubuwa ne kake yi da shi? Nan idan abinci ne kake yi, wane.

Wani irin fim kake son kallo? Wane irin fim kake son kallo? Shin kai ma'abocin kalan Indian fim ne, ko ko Hausa fim kake kallo, ko ko Nigerian fim kake kallo, ko ko Hollywood ne ya kasance kake kallo. Shin kai wanne ne ma.

Kana jin tsoron ƙwari? Tambayan ka nake yi, shin kana jin tsoron ƙwari? Idan kana jin tsoron ƙwari, wane irin ƙwari ne kake tsoro? Kasan a cikin ƙwarin akwai kunnama, akwai cinnaka, akwai ƙuda, akwai sauro. Da dai sauransu.

Wane irin jaka kake kai? To wane irin jaka ne kake kai? Jakan ta kasance mai hankali ne ko kuma mara hankali? Dan kasan akwai-- ko a cikin mutane akwai mai hankali akwai wanda kuma hankalin sai a.

Kana ƙara wayan ka daga kwayar cuta. Shin kana ƙara wayan ka ne daga kwayar cuta? Wane irin cuta ne wayan ka za ta iya kama wa? Za ta iya kama Trojan ne ko za ta iya kama wani mahimman abin da zai cutar da ita?

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ina shirin yin abubuwa da yewa amma yanzu gaskiya bacci nake ji kuma ina so gaskiya in cigaba da wannan aiki amma bacci ya riƙe idona saboda ina son yin aikin nan saboda in samu kuɗi. Nafison sa abun da.

Kana yin motsa jiki kullum? Shin kai ma abokin motsa jikinka ne kullum? Shin kana motsa jikinka kullum? Da wane abu, da wane abu ne kake motsa jiki? Da hannunka ne ko ko da ƙafanka ko ko da duka nau'in jikinka ne kake motsa?

Menene burin ku a aiki? Wane irin buri ne kuke da shi a aikin ku? Shin ku ma'a bota buri ne a cikin aikin ku ko kuwa ba haka ba ne? Shin wane buri da wane buri ne kuke so ku cika rayuwan ku ba ma a wurin aiki?

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Shin har wane irin nisa ne kake yi idan zaka dinga tafiya da ƙafarka? Shin kana yin tafiya ma da ƙafanka kuwa? Shin kana iya tafiya da nisa a ƙafa ko kuwa.